Ni nafi son tufafin auduga saboda a yankin da muke yanki na arewacin Najeriya yanki ne mai zafi. So idan kana amfani da tufafin auduga zai zama za ka rinƙa samun iska na shiga jikinka fiye da in kana amfani da mai siliki saboda yanayi na zafi ne.

Ina kammala aiki cikin lokaci ne saboda ta hanyar, aah, ƙoƙari in amfani da lokacin da nake da shi wajen yin aikin. Misali, duk lokacin da zan fara aiki zan ba kaina target na cewa daga ƙarfe kaza zan fara zuwa ƙarfe kaza. So da abin da zan yi zan yi shi a cikin wannan lokacin kuma zan tabbatar da na gama kafin wannan lokacin ya ƙare. So hakan yana ba ni damar dagewa in yi sa hazaka, in yi yunƙuri mai kyau wajen ganin na tabbatar da aikin ya tabbata a cikin wannan lokacin.

Lallai zama kusa da taga yana da matukar muhimmanci saboda yana ba ka damar iska mai tsaftatacce iska ta rinƙa zuwa inda ka ke so. Bayan ka zauna kusa da tagan kuma sai ka buɗe tagan musamman in kana da net wato raga da ke kare shigowa ƙwari da makamantansu sai ka ja wannan raga wato net ka tabbatar tana rufe ka buɗe windanka saboda iska mai tsaftatacce iska ta rinƙa shigowa tana haduwa da iskar da ke cikin ɗakin abunda ake cewa ventilation. To kafin ka ce zanyi wannan raga ko manya dai dai ta. To wannan lallai abu ne mai kyau kuma ina yi na tabbatar da duk jama'a masu kyakkyawan tunani sunayi.

Ina zuwa wuri da wuri. Da lokacin da aka ce a je wuri ko gurin aiki ne ko gurin taro ne ko wani abu, inda aka ayyana lokaci, cikin ƙarfi dai haka ake so. Ina ƙoƙarin ya zama na je minti biyar, minti goma kafin cikar lokacin. Misali an ce ƙarfe goma na safe a haɗu a ofis. Ka zo ofis ƙarfe goma na safe. To, duk yadda za a yi, zan isa ofis ɗinnan ƙarfe goma saura minti sha biyar, saura kwata kenan ko ƙarfe goma saura minti goma ko ƙarfe goma saura minti biyar. Goman dai ya zama ta yi min agurin ba wai in zo ba, sai dai in an samu wata matsala. In an samu matsala kuma, maza-maza in kira waya in ba da excuse.

Da yake mu muna Afirka ne kuma a Afirka ta yamma inda muke muna Nijeriya ta Arewa muna noma don haka muna da abinci iri iri. Abincin da na fi so shine dambu. Shi kuma dambun nan yana kama da kuskus. Yana da nau'ika kala kala. Kumade yana da matukar daɗi da ƙamshi.

Sosai kuwa ni ma abokin rediyo ne, domin ta hanyar rediyo ne kafin zuwan intanet nake samun labarurruka yadda rayuwa yake tafiya da abubuwan da ke faruwa a duniya. A idan wani abu ne na gaggawa ya taso duk a wurin ake ji. So yanzu da Allah ya kawo mu intanet, shigowa kuma radiyoyin kuma sun canza akala wasu da yawan su suna online. So da haka ko da yaushe yana buƙatar ka ji su domin samun labarai da halin da duniya take ciki ko da yaushe.

Ya danganta da yanayi. Idan ana maganan a gurin aiki ne, so kana rubuta rahoto aƙalla sau huɗu a wata. Duk ƙarshen mako za ka rubuta rahoto, a kan me ya faru, me akayi, ya akayi, ya akayi. Domin shine zai baka damar lokacin da ƙarshen shekara ya zo, za ka tattara wannan rahotan ka ai nahin fitar da rahoton ƙarshen shekara wanda a ƙarƙarshin shi ne shi kuma zai baka damar gina me za ka yi a sabuwar shekarar da za ta shigo.

To kamar yadda ƙa'idojin likitoci suke ta faɗi ko basu kula da harkan cin abinci suna nuna cewa kar kaci abinci mai nauyi da daddare ko idan za ka ci, ka ci shi tun wajen ƙarfe shida saboda ya samu damar narkewa. To wannan ƙa'ida ita ce abin bi ga duk mai hankali ko kuma ga duk mutumin da yake da tsari a rayuwarsa. To wannan tsarin shi muka gina a kan shi kuma shi ne ke tafiya a kan shi.

Ƙwarai da gaske, ƙwarai da gaske ai tun daga lokacin da yanar gizo ta bayyana ake iya da kasuwanci ta hanyar shi, abubuwa da yawa suka canza kuma suka zo da sauƙi. Zaka ga abin da kake so ka saya, aka biya a kawo maka har ƙofar gida. Wannan abun ya kawo canji sosai a rayuwar al'umma kuma ya sauƙaƙa yadda ake cinikayya da yadda mutum ke sayan abu daga nesa.

Mah mace tana nan unguwa ce ta tsaka-tsaki, unguwa ce ta masu ƙaramin ƙarfi, kuma unguwa ce da take ba ta da hayaniya. Ko da yaushe a kowa na cikin gida ba hayaniya, ba damuwa, kowa yana ƙoƙarin kula da iya mahallin shi domin kiyaye shiga haƙƙin wani.

Kwarai da gaske ina bada shawara. Shi duk lokacin da ya zama kuna aiki kuma aikin ya zama aiki ne na ƙirƙira, to zai zama aiki ne da dole shawara za ta yi amfani a cikin shi. Duk lokacin da muka zo za mu yi aiki wata frojet, mu kan ba da shawarwarin ya za ayi. Kowa zai karanta, ya fahimci ya abin yake, sannan idan aka zo aka zauna, kowa zai ba da shawara daidai da abin da ya fahimta. To ni ma ina yi kamar yadda kowa yake yi.

Ita wannan tambayar ban fahimce ta ba amma dai idan abin da na fahimta shine ana maganan weather ne. So abin da na fi so ko lokacin da na fi so shine lokacin damina saboda shi lokaci ne wanda yake dauke da lokuta daban-daban. Akwai lokacin sanyi, akwai yanayin sanyi a cikin damina, akwai yanayin zafi a cikin damina sannan kuma ga ruwa, ga iska mai, mai na kaɗawa wacce za ka ji ta mai tsabta sannan ga sanyi wanda yake shiga ƙashi wanda yake sa ka ji gari yayi tsab yayi zama cool ya, ya, ya sanyaya. Wannan ya sa lokacin damina yafi kowane lokaci daɗi a wajena.

To, na fi son zama a kan kujera, amma ya danganta da lokaci. Akwai lokacin da, ah, na fi son zama a kujera, akwai kuma lokacin da ke shi kuma na fi son zama a tabarma. Kowanne yana da lokacinsa da yanayinsa. Misali lokacin da zan ci abinci na fi son in zauna a tabarma. Lokacin da nake exercise ko na gaji daga na dawo daga exercise na fi son in zauna a tabarma. Sauran lokuta kuma gaba ɗaya ina ƙara da su ne a kan kujera kamar yadda kowa yake yi.

Abincin gargajiyan da na fi so shine kamar yadda na faɗi dambu. Dambu ba ma kowacce mace ta iya yin sa ba, musamman in kana so a yi shi asalin yadda yake da wannan abin da ake yin nashi wanda ake ce wa madambaci. So yanzu da yawan mata ma in ka ce musu muyi madambaci ma ba su sani ba. Idan ka samu dambun da aka yi shi a madambaci kuma akayi sa gyada aka sa ganye zaka ji yana ƙanshi duk unguwa ana ji tun kafin ma a kai ga cin shi.

Shi inganta aiki yana faruwa ne daga yanayin yadda ka ɗauki aikin. Idan ka ɗauki aikinka da daraja da mutunci, to dole ka inganta aikin ka. Lokacin da kake aikin, za ka mutunta ma'aikata abokanka, za kuma ka dage ka tabbata ka yi abin da kake yi da inganci saboda samun nasara aikin gaba ɗaya.

Ita zubar da shara ga mai hankali mai ɗabi'a mai kyau shine ana tanadar mazubi ne da ake zuba shara wanda ake cewa da zubin. So idan ka samu mazubin ka zai zama ko duk yushe ka na zuba sharan ka a ciki, sannan kuma a lokaci ɗaya ana ɗauki sharan ana kai ta ainihin wurin da aka tanada domin zubar da shara. Idan kuma Allah ya sa kuna da masu zuwa kwashe shara, so dama za ku je ku ajiye musu su zo su kwashe sharan ku ɗan ba su abin da za ku ba su. Wannan yana da tabbatar da tsafta da daidaita muhalli.

To ita ma wannan tambayar ban fahimce ta ba. Kana kwana a ciki a cikin me? So idan ana nufin indo ne? To sai in ce yes ina kwana a cikin ɗaki. Kuma a cikin ɗakin kamar yadda kowa ke kwana za ka shiga. Ina shiga in kulle ƙofa in kwanciya ta akan gado. In buɗe winduna na ko kuma in kunna fanka ko AC in kwanciya ta har zuwa wayewar gari.

Kwarai da gaske. Ina tafiya kusan kashi saba'in na tafiye-tafiye, na tafiye-tafiyen kasuwanci ne. Ko zan je in sayar, ko zan siyo ko kuma zan yi aiki a aikace. So amma, ya kashi talatin shine mafi yawanci za ka ga tafiyar play job, ma na je shaƙatawa ko na je ganin wani abu gari, yawon buɗe ido. Amma dai lallai tafiye-tafiyen kasuwancin sun fi na yawon buɗe idon yawa.

Ita hayaniya gaba ɗayan ta damuwa ce. Duk lokacin da ka ji hayaniya to alama ce da ke nuna akwai wani damuwa ko akwai tashin hankali a guri. So duk abun da zai kawo hayaniya ga mutumin kirki ko kuma ga mutumin da yake son zaman lafiya ba zai so ya san hayaniya ba. To sai dai, ah hayaniyar akwai kala kala. Akwai hayaniya alal misali ta kallon ƙwallo. A stadium ana ƙwallo ana za ƙa rin gajin ihwace ihwacen mutane. Wannan dama ka san eh ana cikin jin daɗi ne ana kallon ƙwallo da makamantan tarika. Amma dai a normal mutane ana zaune ana tattaunawa ko ana wasu ayyuka ka ji hayaniya so akwai damuwa a wannan wurin.

Ƙwarai dagaske ina iya tuƙin mota. Ina tuƙa mota kusan fiye da shekara goma sannan kuma tana jin, yana sauƙaƙe ma mutum wasu ayyuka da wahalhalu na tafiyar ƙafa. So ita mota tana ɗauke wa mutum wasu abubuwa sosai. Dan haka kai tun kafin ba ya zama kana da mota ya kamata ace ka iya mota.

To, da yake mu maza ba mu cika wannan ƙyale-ƙyalen shafe-shafen mai ba, su kashi saba'in, kai kashi casa'in da biyar ma basilan da ke shafawa to ba man ƙyale-ƙyale ko man wannan ba, so shi kuma basilan kamar da kuwa sani mai ne kawai da ke sanya taushin fata, Ba ruwan shi da taɓa kala kako kuma wani abu mai kama da haka.

Ni ba abin da ya haɗani da barkono. Ina son shi, ina son ƙanshin shi, amma dai ba na sa shi ko kuma ba na bari a sa shi yayi yawa a cikin abinci saboda ina da matsala ta ulcer. Su da haka akan ɗan sa barkono sama sama ne saboda ya bani damar inji ɗanɗanon abincin da na ke ci. Amma dai in sa barkono yayi yawa yadda mutane ke yi ba na yi.

Ina karanta jarida amma ba kamar dawan saboda yanzu jaridun duk sun koma online. Da ko ka je ka sayi jarida ne a hannun vendor ka zo ka zauna ka karanta amma kana kuka kulla ko wace safiya kawai zai zo shi vendor ya ajiye maka a ofis dinka sai sanda ka gama ka biya shi ko sai ƙarshen wata ka biya shi. To yanzu kuwa mafi yawanci an koma ne ana jaridun suna nan online zaka karanta su cire kuɗin su online.

Shi izinin hutu dama mu a tsarin wajen mu. Kusan kowane ma'aikaci yana da watan da ya ware domin ɗaukar hutun shi. To dama da watan, ya tin karo sauran wata biyu ko uku zai rubuta in advance cewa gashi nan to wata kazaya fara tahowa yana hutun shi na zuwa yana bukata. Sannan kuma akwai lokacin da abu ke tashi emergency wanda shi ma ana rubuta hutu kuma su ka hutun sati ɗaya. Ka je ka warware matsalar ka idan kuma abun ya wuce nan to sai a zuwa a ƙara. Idan kuma normal ne ya-za ka je ka yi hutun ka kwana ashirin da ɗaya ka dawo hutu. Akwai waɗanda suke da kwana talatin, yade danganta da matsayin ka a wajen aiki.

Haka, shi haske a cikin ɗaki ai rahama ne. So da haka duk lokacin da mutum yake zaune a ɗaki za a ga yayi ƙoƙarin kunna fitila domin ɗakin yayi haske. Amma dai haske ɗin yana da hawa hawa ne. Akwai wani lokacin da za a ga hasken yayi fauwo, toh ban cika san wannan ba, nakan ɗan sa shi dai ya zama gari warm light. So, amma dai ba kuma ya zauna duhu, ah ɗari bisa ɗari ba. Ta haka ina son haske, Allah ya kai kaman kashi arba'in na hasken a ɗaki.

Sosai kuwa, to ai zamani ne ya zo. Idan ba ka bi zamani ba ai sai ka zama baƙauye. Ina kiran bidiyo, sannan kuma ana kirana bidiyo ina ɗauka. Saboda zamani ne ya zo da haka. Akwai lokacin da kostoma ɗin ka ma za ka yi magana da shi ta bidiyo, ka nuna mashi abin da kake so ka nuna mashi kuma ya gamsu.

Ina shirya ayyukana ne ta hanyar lokaci, daga ƙarfe ƙaza zuwa ƙasa zanci zanyi ƙaza daga lokaci ƙaza zuwa ƙaza wato timetable. Sannan kuma wani lokacin da na fara wani abu as a project, sanda na fara project to nakan tabbatar da na tsaya akan wannan project ɗin da ni da team ɗina har sai mun tabbatar da mun kai ga ƙarshen wannan tsari na wannan aiki.

Sosai kuwa update, ay mu idan ya zama baka updating a komfiyutarka, wato sabon apps tun ka ba ta yi, wata rana kana cikin aiki kawai za a ga tatsaya cak. To ta haka ne za ka rinƙa zama kullum cikin sabon abin da ke shigowa. Duk wani ci gaba da aka samu zai zama ana samun shi tare da kai.

A ƙarshen mako ina shirin in tafi hutun ƙarshen mako a dajin Yankari saboda in ga namun daji in kuma samu iska mai daɗi sannan ga bishiyoyi masu inuwa cikin wannan daji sannan ga wannan ruwan marmaro da ke fitowa daga cikin dutse. So sannan ga abubuwa dai na jin daɗi yadda da hutawa za ka yi kwana biyu saboda ka samu nishaɗi ka samu ƙwaƙwalwa ka tafi aiki kafin ranan Monday a dawo bakin aiki.

Wasan da na fi so shine ƙwallon ƙafa. Saboda tun asali lokacin yaran ta ni ɗan ƙwallo ne. Sukowa har yanzu ƙwallon ƙafa shine wasan da na fi so. Bai da kowai. Bai da kowanne wasa. Ƙwallon ƙafa nafi so sosai ina son ƙwallon ƙafa.

Ina ciniki a kasuwa? To in ban je kasuwa nayi ciniki ba ina zan je in yi? Saida abin da kake so ka saya a kasuwa za ka je. Mu musamman a nan wajenmu muna da kasuwanni irin na gargajiya ko kuma in ce wadda aka saba da su. Saboda a, a supermarket ba su da yawa. Muna da kasuwanni ne da ka je ka biya kuɗi ka ɗauka. Supermarket ba su da yawa, sannan kuma siyayya online shi ma ba shi da yawa. To da haka kasuwa ita ce abin da za ka je. Kasuwar kuma kakan yi ƙoƙari ne ka ware mata lokaci. Misali, duk kamar mu anan inda muke duk rana juma'a za ka je kasuwa ka yi siyayya na abin da za ka yi amfani da shi a wannan satin ko a satika masu zuwa.

Du abu mai yiwa da na san ci gaba zai kawo a cikin alamuran aiki na, nakan yi ƙoƙari in tabbatar na yi amfani da shi wajen inganta yanayin aikin, wajen kula da ma'ama, kyakkyawan ma'amala musamman da abokan aiki da kasuwanni, sannan kuma da kiyaye lokaci wa, abu ta aikin, afita aikin akan lokaci, a tashi akan lokaci, a yi komai bisa ƙa'ida.

To kaman a garin Kaduna muna da wuraren da za ka je ka huta irin su Murtala Square, irin su Galaxy Park sannan ga Centenary Park, sannan ga Galaxy Mall. Za ka je ka zauna, akwai wuraren shaƙatawa, akwai cinema, akwai abubuwan ciye-ciye da maƙwalashe wanda za ka nan sissiya kwakwalwanka ta huta ka manta da wahalhalin ayyukan da ka yi.

Sosai sosai amma mafi yawancin abin da nafi yi shine tafiya. Ina yin tafiya a ƙafa, ina awa ɗaya, ina yin na awa biyu, ina yin na awa uku. Idan wak'i yan ne ina yin na awa shida ma. So duk wannan ina yin shi ne amma zan yi exercise sannan kuma wani lokacin nakan ɗan yi jogging. Shi wannan ba ko da yaushe ba amma dai ina yi domin ganin, a'a na samu ko ince jiki ya samu abin da yake so.

Abokatai, a kowane gida yanzu a ɗabi'a amma ai ba gidan da za ka je ba ka sa bokiti ba. Kuma yanzu aƙalla ba ƙasar ba a cikin gidanmu ba za mu rasa bokiti kamar guda biyar ba. Ko wanne kuma da irin aikin da ake yi da shi. Shi wannan bokiti kamar yadda ake magana ana aiki da su ne musamman lokacin da za ka, za ka ɗibi ruwa daga can zuwa can ko kuma za a yi wanke wanke ko za a yi wanka, duka wa'annan da su ake ko za a yi wanki.

Masu ƙarfafa min gwiwa su ne abokan aikina, shugabanni na, iyalai na, dukkansu babu wanda baya ƙarfafa min gwiwa akan ganin di abin da nake yi, nayi shi kuma an yi nasara a cikin shi. Dan haka ina alfahari da su kuma ina masu godiya a ko da yaushe.

Ina tafiya a tsaka-tsaki. Ni ba sauri ba, ni ba tafiya a hankali ba. Amma idan na fita exercise ne, ina fit ina yin sauri. Ina yin sauri sosai saboda shi saurin shi yake ba ni damar in ji cewa exercise nake yi ba tafiya nake yi normal ba.

Kai, kai, kai, kai ina rufe baki. Ai ban yarda iska ya fita anyhow daga bakina, so duk lokacin da zan yi hamma, na kan tabbatar da na sa hannuna rufe bakina kaman haka. So don haka ina yin hamma ina rufe baki saboda an nuna cewa barin baki iskan ya fita yana iya yaɗa cutuka a cikin al'umma.

Muna amfani da wayoyi na sadarwa, muna amfani da computer networking, muna amfani da kuma ɗan aike wato na dan adam Da kuma duk wata hanya mafi sauƙi da za ta isar da saƙo amma dai wannan networking ɗin da kuma na WhatsApp ko internet dai yafi sauƙi.

Su koke-koke kusan kowane koke ko kowane kuka idan za a kawo maka zaka ga da nau'insa da yanayin yanda ya zo. To abu na farko shine ka nazarci koken da aka kawo maka sannan kafin ka ɗauki matakin magance shi. Da zarar kace zaka ɗauki matakin magancewa ba tare da nazari ba, to ƙarshen ta zaka iya, ah, ki samun matsala a hanya.

Da yake zamani ya zo da wannan harka ta intanet, yanzu kusan kashi saba'in na abokan cinikayya ana haduwa da su ta hanyar intanet ne. Amma duk da haka akwai waɗanda ake haduwa da su ta fuska da fuska wajen tallata haja domin su fahimci me kake da shi, me kuma zaka iya yi kuma su baka aiki ko kuma su yi ciniki dakai.

Akwai kyakkyawar alaƙa, akwai dangantaka mai ƙarfi. Wani lokacin da ya zama ka rasa dangantaka ko alaƙa tsakaninka da abokan aikinka, ba za ka taɓa samun yanda kake so ba kuma aikin ba zai tafi yanda ya kamata ba. Don haka yana ɗaya daga cikin dabaru na wanda ya san aiki ko kuma ya san abin da yake yi, ya ƙulla kyakkyawar alaƙa da dangantaka mai kyau tsakaninsa da abokan aikinsa.

Ina amfani da weekend lokacin ƙam hutun karshen mako nakan wanke kaya na saboda a wannan lokacin na san babu me jira na. Tun daga safe har zuwa yamma duk abin da zan yi zan yi shi a ƙarƙashin abin kulawa ta ne da abin da nake so in yi a ƙarshen kaina.

Sosai kuwa. Ai ta inda zaka gane ka cimma wani fartalar da ka yi shine ta hanyar kasuwar da za ka samu. An ce mai talla shi ke da riba. So idan ka yi talla ka ga kuma ana zuwa ana ciniki, to wannan na alamta maka cewa lallai tallar da ka yi ta yi amfani.

Gaskiya mafi yawancin abubuwa na, nafi amfani da hannun hagu ko kafar hagu a wajen ƙwallo, haka ayyuka na hannu kuma hannun hagu. Amma abin mamaki kuma ina rubutu da hannun dama. Amma dai gaskiya dukkan abubuwa na da hannun hagu na fiyansu.

Gaskiya ni bani da wani tsayayyen zaɓi game da sabulun wanka. Matuƙar sabulu ne na wanka ba kuma mai canza kalar fata ba, to ina amfani da shi. Amma da abin da na fi so ne zan samu, to na fi son in samu sabulu wanda yake medicated soap.